Abinci mai sa ni jin daɗi mafi yawa wake ne. Na fi so na ga naci wake, gutin wake. Gutin wake ɗin abun da ya sa na ke son cinsa. Shi ko bai ji kayan miya sosai ba ma za ka ji ɗanɗanonsa a cikin bakinka. Sannan kuma shi yana sa ni ƙishin ruwa saboda shi wake idan ina cin sa, in ina shan ruwa yana ƙosar dani da wuri-wuri, shi yasa na fi so na dinga cin wake sosai. Kuma shi na fi jin daɗinsa kaf acikin abinci. Ko shinkafa ma zan ci idan babu wake a ciki, ba na jin daɗinsa kamar yadda zan ci shinkafa da wake.

Ni na fi so na yi amfani da alkalami ne, saboda alkalami shine nawayan da mu kaman manyan mutane da muka yi girma ko a wajen aikin mu muna amfani da alkalami ne. Fensir kuma na yara ne, wanda yara su suke amfani da shi. Yes suke amfani da shi, to ni kuma na fi so na yi amfani da shi alkalami, saboda mu kalan aikin mu bai bamu dama mu yi amfani da fensir ba.

Eh to a wurin aiki kan bani da abinci guda ɗaya wanda nake ci. Wani lokaci na kan ci tuwo, wani lokaci na kan ci shinkafa, wani lokaci na ke cin gwaten wake da doya, wani lokaci kuma na ke siyan soyayyen dankali da ruwan zafi. Saboda haka bani da kwararren abinci guda ɗaya da nake ciyi a wajen aiki amma wanda na fi son ci shine gwaten doya. Domin shi wancan in ina ci shi ma yana ƙosar dani, kuma yana rike mini ciki. Wanda zai rike ni har riga-kafin na dawo gida. Shi ya sa ni na fi son na ci gwaten doya. Na ci gwaten doya na sha ruwa yana bani ƙoshi, ba mi yawa. Saboda haka shi ne abincin da na fi ci a wurin aiki.

Yanda nake jimre wa zafi shine duk abun da na same ni ko kuma duk kalan zafin da ya same ni, ina daukan shi a matsayin kaddara ne daga wurin Allah. Bana fushi da yin Allah saboda na san cewa Allah ne yake gwada ni aƙalla ko zan iya daure wa in ƙarɓa abun da yake shirya mini a gaba. Saboda haka ni in na sami kaina cikin zafi, na kan ce ma Allah na gode sannan kuma na kan jure in sake gwaji, in sake ƙara jajircewa.

Eh ina sakawa kullum sosai saboda yana da kyau a jiki sannan kuma yana da kyau mutum ya dinga kamshi. Abin da yasa nake yawan son sakawa kenan amma kafin na saka sai na tabbatar cewa na yi wanka. Idan bai yi wanka ba bana sakawa saboda in mutum ya saka turare ba tare da ya wanka ba zai yi wari ne a maimakon yayi kanshi. Ya kamata sai ka tabbatar cewa ka yi wanka, ka tsaftace jikinka tukuna sai ka fesa turare ko ka ɗiga turare a jikinka sai ka fita.

Irin wasa da nakeyi a waje shine wasan ƙwallon ƙafa ko wasan rige-rige, ko kuma naje nayi wasan iwo saboda ni na iya iwo cikin ruwa. Amma kuma wanda na fi so yin shi a waje shine wasan ƙwallon ƙafa domin wasan ƙwallon ƙafa shine wasan da na fara yi tun ina dan kankani, ina yi da abokanai na sosai. Kuma ni gwani ne a wajen shan ƙwallon ƙafa saboda haka gaskiya ni ina son ƙwallon ƙafa da na fi so yi a waje.

Eh, ina raba ayyuka da wayonsu saboda ba kowane aiki ba ne zan iya yin shi ni kaɗai. Sannan kuma akwai ayyukan da ni ba ban gama ƙwarewa ba. Dole ne in ba wa wayansu su yi mai aikin ne, abun da ya sa ni nake raba aiki da wayansu kenan. Wani lokaci kuma in ina son kammala aikin da aka bani contract. In ayyukan sun yi yawa, ina raba wa da mutane saboda mu samu mu yi ƙoƙari mu gama aikin ne a lokacin da ya kamata. Saboda haka yana da kyau mu raba aiki da mutane saboda kai ma za ka samu ƙarin ilimi a yayin ayyukan da su kai maka.

Ina da madubi yakai guda hudu don ni a ɗakina ma kadai akwai guda uku. Akwai manyan madubi guda biyu, akwai sannan ƙarami guda ɗaya. Sannan a falanmu kuma akwai babba madubi guda ɗaya. Though ban san ko a cikin ɗakin ƙannena ma in akwai madubi amma ni wanda na sani ne yanzu nake faɗa muku. Saboda haka madubi na da kyau. In nayi shirina zan fita aiki ko zan fita waje yawo nakan duba kai na cikin madubi na kalla ya nake. Cikin, cikin kwalliya da nayi ko kuma cikin shirin da nayi madubi na taimaka min da kalla yanda nake.

Eh ina iya ɗinka tufafi amma bana ɗinkawa da kyau saboda ni ba shi bane asalin sana'ana amma dai ina iya kokari na ga nima na iya ɗinkawa sannan shi ma yana cikin sana'oi da nake so bayan ƙera tukunyan tabo da nake yi na koya saboda ina so ko da na kaina ne nima ina ɗinkawa ina sakawa ko da ba wai zan dinga yi wa mutane saboda siya da sayarwa ba ina so in zama nima ina ƙera wa na nawa da kaina.

Abin sha da nake fin so shine Coca Cola. Coca Cola shi kalan drinks ne wanda ni nake son shansa tun ina kankani Kuma abun da yasa nake son shansa saboda gas nasa ne. Yana da daɗin sha idan mutum yana sha bayan ya ci abinci. Saboda ɗaya ɗan sha yana ɗan sa mutum gyasa. Yasa ni gyasa nan za ka ga abinci ya koma ka saka baki daya, za ka ga cikinka ya sake baki daya. In dama a ƙoshi sosai ka ke, za ka ga komai ya sake yana kawo kwanciyar hankali sannan kuma yana kawo ƙoshi a ɗaure. In ma a gajiye ka ke, za ka ga ya sa jikinka ya sake ya warware.